Kana yin ciniki a kasuwa? Eh, ina yin ciniki a kasuwa. Idan na tafi da kaya da yawa, za a zo a bani biskit, a bani chingum, a bani cheese, a bani chips, a bani krom, a bani filtin, a bani kankana, a bani lemu, a bani ayaba. Saboda ina tafiya da kaya masu yawa ne sosai don in yi ciniki, in dawo gida in biya makaina bukata ba tare da na roƙa wani ba ko kuma in takora wani wajen in samu abu.

Kana amfani da sauro net? Eh, ina amfani da sauro net a lokacin da naje kwanciya. Nake lulluɓa jikina gudun kada sauro ya cije ni, ko kuma idan zan yi tafiya nakan sa sauro net a cikin jaka in tafi, saboda na yi sauri na biya ma kaina buƙata ba tare da sauro ya ciccije ni ba.